Gaskiya abun da yake sa ni dariya suna da yawa. Akwai abun da ke kiranshi da sunan comedy shi yana sa ni dariya. Kuma jariri kananan yara ma in gansu ma suna tafiya ko suna mu’amala da juna ko wani abu shima yana sa ni dariya.

Ai ni hannun da nake amfani da shi, hannun dama ne, shi nake amfani, shi na fi amfani da shi a duka ayyukan da nake yi. Saboda ni, a Musulun ci ma ance hannun da aka fi so mutane su yi amfani da shi hannun dama ne. To amma hannun hagu nakan amfani da su da yanci, hawan su abubuwan ne da na gani hannun daman ba zai iya yi ba.

Gaskiya in ƙasan da gidanmu yake da shi shine ƙasan da ake kiranshi da sunan clay soil wanda yake riƙe ruwa da yawa. Yanxu ne muke da shi a gida gaskiya. Shi ya fiya wa a gidan de, wanda idan mutum ya zuba ruwa yana riƙe ruwan baya bar ruwan ya tafi.

Gaskiya yanda nake jure ma za fi. Waskaran na kan gan wanka da ruwa sanyi ne. Yanayin da nake yi, abin da nake yi ƙina na biyu kuma na kan fita waje in dan je in dan sha iska.

Gaskiya kayan marmari da nafi so shi ne irin su pineapple, watermelon, apple, bananas su nafi so sai kuma snacks wanda ake yin shi da flour.

Ina yin tafiya da sauri sosai ma sosaidaman ni tin ban kai haka girma ba na saba tafiya. Shina kuma babanmu wajen aiki da sassafe. Wannan tafiyan da muke yi tafiya ne mai nesa. Abin nesa kin kafin mu fito titi muje mu samu abin hawa. Abin nesa na saba tafiya da sauri gya.

Gaskiya ni bana cin goro saboda ni aihim ma bana so mayen da abun yake. Tsofaffi na lura da cewa tsofaffi suke ci. Wane ma yana yin shima bai mamu ba idan muke dinga tauna sai ya koyi cin gajiya.

Gaskiya yanda nake neman izinin hutu shine nakan fara gaya ma ogannin cewa. To, ina ɗan buƙatar hutu akwai abun da zan yi, sai kuma in rubuta a leta kenan, in rubuta musu.

Eh, nakan iya gabatar da rahoto, amma matsin da nake samu wasu lokacin ban saba da tsayawa gaban mutane in dinga magana bane. Abun can kuma yana ban matsala, amma dai ina improving dai zan iya yi.

Gaskiya a gida yadda muka saba yi muna tafiya da makullin ne zuwa wajen aiki. Ina tafi da makullin ni ne zan fara dawo wa sai na dawo da shi. Ina dawo sai a bude ƙofa amma huskarin da muka ajiye wa wajen maƙwabta.

Gaskiya ne, ni akan kai na yanayin da na fi so kuma wanda na fi sabawa da shi shine yanayin sanyi saboda lokacin sanyi in sanyin ya zo za ka iya sa rigar sanyi ko ka lullube a cikin bargo. Gaskiya shi na fi so amma zafi yana takurawa mutane.

Gaskiya zan iya cewa kafofin watsa labari da nake amfani da su daga baya na shiga awansu bane. Amma dai zan yi cewa akwai irinsu NTA, akwai su akwai BBC Hausa nakan ji su gaskiya Hausa a rediyo ko a kan shafin internet a Twitter nakan awon jin su.

Eh, nakan ci citta a abinci. Amma ba kowane abinci bane. Akwai abincin da daman mu mukan sa cita. Kuma abun ya fi shafe abin sha ne. Nan ne muka fi sha, sa cita. Abin kamar koko haka muna sa citta.

Gaskiya, matuƙan idan muna wajen aiki ko muna wani abu mai mahimmanci a wajen aiki bana duba saƙonni. Amma idan na ɗan samu hutu ƙila banda ajin da zan koyar, nakan duba saƙonni gaskiya indai ina danna waya a lokacin.

Gaskiya, abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da ɗan yawa amma a ciki dai akwai kallo, kallo, fina-finai daban-daban. Akwai fina-finai da nake kalla wasu lokutan, kuma jin waƙa shi ma yana ciki.

Eh ina son karanta littattafai, amma matsalan da na samu bana karanta littattafai kaman da an da ne. Kusan kullum sai na ɗauki littafi na karanta amma yanzu abin ya bi ya gagareni ya zama mun kaman aiki.

'Yayan itace da na fi so akwai su da yawa amma daga cikinsu dai akwai 'yan itace na mangoro saboda shi magani yana ba, ana ba da shi sosai. Sai kuma na, akwai wanda ake kira da suna dogon yaro shi ma ina son shi.

Gaskiya, in wasu lokutan dai da yawan lokutan dai ni nakan cinye duka abincin da aka bani. Amma idan aka samu gaggawa ko wani abu, sai nan bayar a bawa almajirai ko wani ya ba ka nan kai.

Eh, ban iya tuƙin mota a gaskiya saboda abubuwan da na tsaya na koya bane. A da dai na don koya lokacin na don hau mota, na don tuƙa. Amma yanzu kuma na manta yadda ake, sai ina koya ne.

Matsayar yadda nake sansanta miki cewa da na yake na haksa musu da shi ne, nakan tsaya na yi magana da maza biyu da suka samu gidan hakka musu da tsakaninsu. Sai kuma wasu kan ma sanya dan yi don magana mai ban dariya.

A yi niyya yadda na ƙi nan, kuma duk da kyawun yana danganta akan lokaci, adadin nake amfani da Intanet ai baza a iya lissafawa bawo kusa kullum na kan Intanet, inda akwai data ina hawa kan Intanet.

A in dai sabulun daban-daban ne, tunda akwai sabulun wanka akwai na wanki ai. Indai na wanki akwai sabulun da ake kiran shi da sunan Viva, yana da kalan ƙasa haka, shi nake amfani da shi. In kuma na wanka ne kowanne irin sabulu ma ina amfan dashi indai yana da dan ƙamshi kuma yana da kyau shiken.

Ada zan iya cewa kusan kullum ne, tun da yanzu lokacin sanyi ne zuwa ƙura yana yawa, amma dai wasu kayan dai indai ban samu lokaci ba. Eh rashin lokaci kuma gajiya haka bana yi.

Sannan yadda na ke taimakawa mutane shine na kan duba idan akwai wani abun da su ke yi da na gan cewa zai iya ba su wahala ko zan iya kawo sassauci a cikin abun, sai in taimaka musu. Haka na ke yi.

A'a ni gaskiya ba na zama kan guiwa, guiwa ni banma san ana hakan ba amma, eh amma in za'a iya cewa ina zama kan ƙafafu na dai hakadai amma ba kan guiwa ba.

Eh, a da dai normal time, ko ni ma wasu nau'ukan nakan sa lokacin da zan yi hakan saboda mutunta daga daidayan kansu bai da kyau. Kuma kun ga masu daliban yanzu lokacin ibada ne, shi kuma na rage zuwa ma sosai. Na rage amfani da yanar gizo kamar da.

Gaskiya ba na kunna su ni ba wanda ma yin sabar da su bane. Daddayake na ɗon san san su da wanda ake amfani da su. Akwai irin su BBC Hausa na san suna da sanarwa app. Akwai su channels daga raguwan su na san akwai su amma ba na amfani da su.

A'a ni bana kwana ciki, ina amfani da kafada. Kafada na ne wajen kwana. Yar kwana ciki bai da kyau, zai iya sa mutum ya dinga jima wani ko ya dinga mafaki hakali saboda haka kwana ciki yafi.

Gaskiya ni idan zan tofa miyau, was karan na kan zuwa bayi in dan zuba sink don daru waya ke biyowa kuma amma da yawan lokacin dai nafi amfani da tissue paper ne, shi nake amfani da shi.

Eh wasu lokutan ina dan yin karatu na karanta alkurani dai kafin ina kwana, amma kuma wasu lokutan hakanan nake kwana bana yin karatu ina danganta ne.

A'a ni ba na son abinci mai yadi, bai yi ma da kyau a jiki mutum ya dinga cin wani nau'in abincin. kuMa ni mai dannatti in wannan abincin damun jikina ya ka yi, abin da ya sa ni abincin da ba ya hadda shi na ke ci.

Abubuwan da na ke yi da yamma kafin na kwana suna da yawa. A cikinsu dai akwai taimakawa a gida, yin gyara da ayyukan in taimaka musu in yi aikin gida kuma a cikinsu ma akwai amfani da wadan nan. Shi ne abun da nake yi.

Gaskiya na fi son zama a birni saboda kayan kauye babu ni da na saba da shi ba. Tun da aka haife ni zama muke yi a birni saboda haka na fi sabawa da birni ne. Inda yake ƙauyukan ma suna da abubuwan burge dayawa amma dai birnin dai ya fi mun.

Yanzu bana share ɗakina sosai, amma a da kusan kullum ma ko bayan kwana biyu-biyu dai na ke sharewa. Amma a cikin wannan satin da zan share in Allah ya yarda.

Malaman da na fi so suna da yawa, saboda ni karatunsu yana burge ni da sauran abubuwa da game da karatunsu. Gaskiya akwai malamai da na fi so da yawa na koyo a makarantarmu waɗanda suke koyar da mu lokacin da nake digiri.

Ni gaskiya bana rike riga aljihuna gaskiya. Ni abu ne mamu da ma na sabon da shi bane. Ban ma san yanda ake yi shi ko me ake yi ba. Saboda haka ba na da na saba da shi.

Gaskiya miyan da na fi so a cikin dukkan miyoyin dai akwai miyan, miyan taushe ina son shi. Sai kuma akwai miyan da ake amfani da shi amma wanda ba na so dai kukane.

Yanda nake sare ayukan da na fi yi, su nake fara yin a farko in na gama su, sai na je kan ragowan. Amma masu muhimmancin dai su nakan fara yi a safe.

Eh saboda nesan wajan dangane da wajan yana da nesa, gaskiya nafi son awon lift duk da ke ban saba awon lift din ba amma na awo shi zanyi tayawa sau biyu ko uku da na hau lift amma kuma masun lift waskan yana da masolo ne da yawa in yasa mu problem ko wani abu haka dai amma matakala kuma shi anya anya ne mana nayi exercise na gina jiki.

Eh, nka amfani da adiya a yanar gizo. Gaskiya, eh ina amfani da shi sosai saboda yana taimakawa. Kuma ya fi admins ma na ajiye kuɗi.

Eh wayana yana cika ajiya. Gaskiya akwai abuwa dayawa da nake ajiya a kan shi, saboda haka ya cika ajiya. Wayan ma yana da matukar amfani a waje, na amfani da shi sosai da dukkan abuwa ma.

Gaskiya yana danganta ne da abun da ya faru a rana, amma dai kuma na fi kuzari da yamma dai haka dai, saboda lokacin na dawo ina hutu kuma zan yi magana da 'yan wannan dina ne, 'yan gidanmu da sauran su.

Eh, muryana nakan magana dai, bana magana da ƙarfi, amma kuma muryana yana da wannan ne, muryana yana da nauyi ne, idan nayi magana sai ya ji kamar wani babba mutum, duk da yake ni ba karamin yaro bane, amma kuma za a ji kamar wanda ya kai shekara arba'in.

Eh, akwai abubuwan daya da nake yi don kara aikin gaskiya. Amma a cikin su dai bana bari idan zai yi aiki, bari dai wani abu yazo dauke hankali ko tunani a lokacin da nake aiki.

Gaskiya abincin gargajiya da nafi so ko wanda zan ce ina fanshi shine akwai abincin da ake kiranshi da sunan danwake. Shine abincin gargajiya da nafi so. Shi yana saka da mai, da yaji da sauran abubuwa.

A'a ni gaskiya bana son wurare masu hayaniya saboda ban ma san waɗannan wuraren ba. Saboda ni gaskiya in naje wuraren da akwai hayaniya, ni hankalina baya kwanciya da wurin ne saboda nasan kome ma zai iya faruwa kuma tunanina ma bazan iya tunanin yadda ya kamata ba.

Ratsin da ni ba babban staff bane ne, ƙaramin staff ne kuma ba ma zai da fara aikin ba wani da, amma banda wani babban mataki a organization din mu da zai sa dinka sauranuwa. Gaskiya bana sauranuwa tsako ni ma.

Wasu abubuwan da nake shirye a ƙarshen mako suna da yawa. Kawai dai abin da nake buƙata da ma kudi ne. Ina neman kudi da zai sani, kuma na so ma a ce ƙarshen mako na don tara kudi na don samu wani abu babba.

Gaskiya yanda nake tafa, ina tafa ne in ɗan buɗe hannu, in ɗan yi kamar rami haka, sai in dinga tafawa. Ni a gani na akan yafi kawo sautin tafin ko wani abu. Haka nake tafa.

Gaskiya AC ya fi daɗi. Dun maganan muhimmanci ne amma kuma ni ban saba da AC ba saboda ba mu da shi. Amma AC ya fi. Amma kawai dai AC maintaining din AC sai mutum ya dinga kashe kuɗi.

A ni na fi son shayi, ni ko fi abun da kasan shan shi ba saboda ni abu ne wanda yana mun kamar wani ɗaci ɗaci a akale. Didde yake akan sa sugar amma dai na fi son shayi.

A'a ni ban iya dinka tufafi ba saboda ni ba tela bane kuma ban taɓa koyan dinki ba ne. Amma dai ina da wayanda na san suna dinkawa da yawa sosai, su nake ba mawa dan zan yi dinki.

Gaskiya yan da nake kiyaye kalman sirri shine nakan iya ƙoƙari idan mutum ya ban sirri ɗin in zan yi magana da wasu karin ma kai maganar ta wajen yadda ba zan tuna ba in je in gaya ma mutane.

A'a, a gado nake kwana. Ina da gadona kuma ina da dam tsayi hakadai a kanshi nake kwana. Ba na kwana a ƙasa gaskiya saboda yana yin sanyi ma da sauran abubuwa.

Ni awon keke nama saba dashi, na iya awon keke sosai sosai ma, saboda dayawan lokutan ma na hawo keke na tafi wajajen masu nisa ma amma gaskiya na yi ƙwana biyu ban ma hawo keken ba.

Eh ina rabawa kuma yana danganta da yanayin aikin amma in zan raba wa mutum aiki nakan fara ganin in yana son ayi aikin zan raba mai amma in ba ya son yi gaskiya bana basu. Kuma in na raba ma mutane aiki na kan yi kokari don kyautata masu da wani abu.

Eh, nakan buga rubutu da sauri na iya rubutu da sauri sosai sosai ma. Amma duk da yake rubutun ya kan bambanta in ina yi shi da sauri da kuma idan ina yi shi ba a jiri yana yin sauri ba.

Labulen gidanmu guda biyu ne, akwai wanda yake da launin kamar na kasa haka shi ne a falon mu. Akwai kuma a cikin ɗakina ni akwai wanda yake ja ne kalanshi kalan launin su kenan.

Eh gaskiya ina karewa amma ni bawai ina amfani da wani application na karewa na daga cutar virus kenan. Ni kawai abin da nake yi shine idan zan tura abun naka yi matukan kokari in gan ban tura abun da yake matsa ka. Ko in dinga bana tura abubuwa a ko ina daga ko ina ka na in dinga tura abubuwa zuwa wayana.

A'a, ba na taba saba kudi gaskiya. Yanzu ma na ke so na fara tara kuɗin, ama ba wai zan dinga tara fisikal kaji bane. Wanda ake daura, wanda za a yi transfer irin shi na ke tarawa. Na ke so fara tarawa.

Eh ba mu da dangantaka da shugaban aiki kawai dai dama. In na gan shi na kan gaishe da shi amma baya mun na san shi daga wani wajen ba ne dama. Dama wajen aiki ne mu ka haɗu da shi.

Gaskiyane nake kula da gashina shine da safe in na gama wanka sai in ɗan saakai mai din gashi kenan sai na ɗan taje gashin haka nake yi in kuma kullum ma nake wanke gashin da in zan yi wanka haka nake in kuma haka zo bayan wata daya ko wata biyu haka sai na je na aske in rage gashin.

Ni gaskiya abin da ke bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine yadda na gan cewa ana treating staff wanda ma'aikata yadda na ga ana kula da su shine abin da ke ban ƙwarin gwiwa ko kuma in gama shugabanni yana shugabanni suna nuna cewa sun damu da ku.

Inda nake shirya ayyuka gaskiya shine da na don yi maganar ma a da shine masu muhimmancin su nake fara yi. Kuma ina ba kowane aiki lokacin da nake ganin cewa ya kamata a ce na gama wannan aikin haka nake.

Eh nakan cire takalma gida in na fita wajen aiki na dawo. Nakan cire takalma gidan hajji. Wannan kwashen gidan mu zamu sa takalmin mu mu je wani waje ina cikin gidan muka dawo zamu zauna. Ba ma zauna da takalmin mu kan cirewa.

Gaskiya yanda nake inganta aikin shine nakan ƙoƙari in gan komai ma in mutum zai yi, ya yi shi a kan tsari, yayi shi yanda ya kamata, yanda idan wasu suka gani za su yaba, ba za su ji daɗin aikin. Ba na yin aikin kawai a kan nan.

A'a bana tafiya kasuwanci, ni ba ma wanda ya saba da kasuwanci bane gaskiya. Ai wajen aiki kawai nake zuwa amma kasuwanci ban iya ba, ban saba ba amma ina tsammanin nan gaba dai zan koya in dinga zuwa.

Yanda muke sadawa wajen aike shine mukan magana, mutum biyu su ga juna sai su yi magana. Kuma wasu karon mu kanyi amfani da wayoyi shima yana wani yanayin sadarwa ne ko kuma mutum ya rubuta wasika.

Eh na zan iya tsalle tsalle igiya. Amma dake ba abu wan da wai ina da training ko an taɓa koyo min bane. Amma na san zan iya yi. Na iya tsalla ke abu buwa na ɗan saba ina ɗan koya haka.

Eh, idan aka ce ana bukatan shawara na akan wani abu zan iya bayarwa amma in ba'a mun tambaya ba gaskiya ba na ba da shawara saboda wantan ba hurumina bane, ba abu ne wanda yada meni bane. Ba na shiga gonan da ba nawa bane.

Eh a ganina wannan tambayan dai bamma gane me ake cewa fim ya kake kawo wa gidanku. Me yake kawo wa? Ai bama zama me yake kawo ba. Amma dai ban gane tambayan ba dai.

Eh, furen da na fi so ne masalan. Amma bansan sunan shimbane yadda ma zasan ba da ba da bala'i tuya ga suna. Amma dai ina son fanke dai gaskiya saboda shi yana da daɗi.

Wasu yanayin da nake koyon fasaha sabo shine zan fara karantawa sai in dinga maimaita sosai sosai, sai daga baya idan ina wasu ayyuka masu yin daga ƙoƙarin tunawa haka nan nake koya.

Eh, na kan cin salat sosai. Shi ne abu ne wanda na kinyi sosai. Kullum na kanyi sosai sosai, saboda yana da matuƙar amfani kuma yana da muhimmanci. Yana taimakawa hartsinan rayuwar shi.

Eh, nakan son kallon fadon rana saboda kafin rana ifaɗi sai garin ya canza, yayi wani kalan da mutum bai ma saba ganin ba. Wani kalan mai ban mutum, mai wannan, mai, mai kyau da yakan wanda mutum zai ji dadin kalon shi.

A gaskiya ni, adadin da nake goga hakora gaskiya na maganan gaskiya sau daya ne. Didda yake nima naga ina so, ina son in gyara shi zuwa sau biyu saboda gaskiya haka ya kamata. Amma yanzu dai sau ɗaya nake goga hakora na.

Yana danganta da yanayin da na gantuwa tsofaffin ya yi datti, amma sau biyu na ke wanke tufafi, da yawan su dai sau biyu na ke wanke wasu indori, waskan so da ko sau biyu aka nakeyi in gani wanki.

Gaskiya abinda yake sa na jidadi duk suna da yawa amma tuni za ku yi shinkafa, fried rice wanda haka soya, shi ma na sa, sai kuma doya da ƙwai, sai kuma burodi da shayi da wasu abokanai, sai kuma ƙosai.

Eh rubutuna yana da kyau sosai saboda ni tun lokacin ma da nake primary school, rubutuna yana da kyau na saba da wannan rubutun mai kyau sosai. Kowama idan suka ji ga rubutuna ya ba min suke wai ya musu kyau.

Ni gaskiya a danginmu ne yanzu bamu da yawa, tsallawarsu sun tafi wasu wajajen amma mu a gidanmu dai wanda muke zama tare mu hudu ne amma in wata ta dawo in dayan ta dawo daga makaranta mukan kai mu biyar.

Gaskiya rin da kanda nake kaiwa shine wanda yana da hannaye guda biyu. Shine nake amfani da shi wajen aiki da tsohon wajen da wanda sannan ni agani na, shi ya fi kyau.

Gaskiya ba mu da manufa na wata-wata, gaskiya ba mu da manufa na haɗuwa ko muyi wani abu a kaɗai. Amma dai gaskar inde mutumin yana so ya dinga ja rayuwar saboda mutum zai yi ƙoƙari haka.

A kyan, kyandir abune wanda ya daɗe ba'a amfani dashi a wasu wararen da yawa. A dane ake amfani da kyandir in mutum zai yi karatu ko yahadi dan samun haske cikin gida. Amma yanzu ko wa bai chika amfani kyandir ba, sai dai in akwai wani mahimman chi akwai abun da zayi da shi, shi na ake siyawa.

Gaskiya ni inrin kidan da na fi son inji shine akwai irin sune guda biyu ne ko uku a kaɗe. Akwai wanda ake kiranshi da suna hipop, wanda sautin zai dinga kara sosai. Akwai wanda yake RNB wanda kaman yana shiga jiki a hakade sai kuma waƙoƙin soyayya.

Eh, burin mu a wajen aiki shine mu koyar da yara ɗabi'a da karatu da ladabi ma iyaye masu san cewa karatu da su ka yi. Wani nauyi ne a kansu wanda ya kamata su kiyaye su yi yadda ya kamata.

A'a ni gaskiya bana samun owu a wajen aikina saboda nakan aiki na yadda ya kamata gaskiya bana samun owu gaskiya amma dole wasu abuwan damar ko yin damar ni ke yi dole ka samu damar bun ja rayuwar kin shi.

Gaskiya most expecially dai wajan zaman falo ke nan? Ku zo kullum muke sauƙaƙewa muke sharewa muyi suran abubuwa. Amman da ya wadata ba kullum ba ne.

Eh nakan raba, mukan raba abincin mu da mutane wasu kam amma ba koyaushe ba ne. In akwai wanda na san suna kusa kuma abukata mukan raba abinci da su. Wayanda na san abokanai ne kuma abincin dai masu daɗi mukan raba.

A ni gaskiya banda takaican can ranan da zan ce nakan zuwa kasuwa amma abu ne wanda yakan danganta da bukata na. Idan ina bukata abu a kasuwa kuma na gan dole sai naje shine zai in dan shirya ga ranar zan je kasuwan sayan abu haka nake yi.

Ni adadin ruwan da nake sha kullum bazan iya lissafawa ba amma wasu karon de gaskiya ya kan mun yawa. Ina shan wadon kofi guda, locukka ma zan iya shan kofi wajen guda goma a rana. Wadanda yana yin yanzu, yanzu ya zama lokacin azumi shi ma zan iya sha wadon guda bakwai ko takwas.

Eh matashin da nake amfani da su guda daya ne gaskiya. Dudda yanayin san yin amma guda daya nake amfani da su sabida ni aganin ya mun dai ba sai na yi amfani da su da yawa ba.

A'a ni bana amfani da mataimakin murya saboda ni ba abune wanda ba abune mai kyau a waje na bane saboda kaman kana cutar da mutane kana amfani da shi saboda mutane ba za su gane a ainihin muryanka ba. Abin da ya sa gara mutum yayi magana da a ainihin muryanshi shi kar ya sa wani mataimakin.

Gaskiya cikin namomin wanda na fi so a cikinsu shine na jan akuya shine Goat meat kenan shine na fi so a cikinsu saboda ni shi ya fimun dadin kuma shi aka ce ma bai da illa a jiki kamar ragon gaskiya shi na fi so sai kuma bayan shi na fi so na kaza sai na shanu kuma.

Eh bana son sanya agogo a hannu yanzu dai amma a da nakan sanyawa a da. Yanzu ban ma da agogon ne amma ina so na siya. Sarace ne waskar agogo yana sa mutum ya ci gayu.

Eh, ai ni banda wani ƙungiyar da muke aiki tare da su, zaman da duka koydan aikin da nake yi, mukan fanta ƙungiyar. Yanda muke aiki da ƙungiyar shine mukan tsara mu kyamar strato gasa gakin ga yanda muke bukata, kafin kuma aka gani ya kamata su dinga yi.

Menene musafaha? Zani ban gane menene wannan musafaha da mutane ba ko mu'amala da mutane ake so a sawa ne, to wannan musafaha din ne maganar ya so ya yi bacemu.

A'a bana amfani da kunnen waya gaskiya bana amfani da shi. Abu wanda zan ce na buƙata sosai amma daƙila zan iya siya saboda shi yana taimakawa idan mutum yana so ya ji wasu abubuwan da baya so a ce ko wa yake ji sai yasa.

A'a banda fanka a ɗakina gaskiya, tukunna dai ba mu da shi saboda gidan namu sabon gini ne ba mu riga munsa fanka ba. Amma in Allah ya yarda a cikin wannan shekarar dai za mu sa fanka saboda yana da matuƙar kamfani.

Ba zan iya ce akwai takaitaccen lokacin rana da na fi so ba, saboda kowane lokaci ina son shi. Amma kawai abin da ke sa wasu na kai son wannan lokacin shine idan na ji wani labari mai ba mutum ya ji daɗi aron shi shine na fi so.

A'a mun bada jakar na kuɗi kuma balle ma yin magana wani nawane. Kawai dai mun bama sa won kuɗi a cikin jakar kuɗi. Kawai muna amfani da shi normal ba wani jakar kuɗi bane.

Gaskiya idan za mu yi ciniki da mutane, yadda na ke masu magana shine na kan masu magana a cikin wani yanayi mai sanyi yadda ba za su ji haushi ba kuma ni ma zan iya ci. Kowa zai iya tafiya a gabo ko a samu da a samu daidaituwa haka da yadda ba za a samu matsaloli ba.

Eh, zan iya yi ma ko bana son cin abin cin titi gaskiya nina fi son abin cin da aka dafa gida, amma ba akwai wa 'yansu abubuwan da zan iya saya a titi inci, irin su snacks ko wani abu haka dai ko fruits haka dai shi zanyi cin su abun cin titi zan iya sayen su, amma ba ko wani abun ci bane.

Gaskiya muna bin ƙa'idodi aiƙi kuma ba na bi. Ƙa'idodin da dai ba na bi shine zuwa makaranta da wuri. Na san ba na bin wannan ƙa'idar kuma akwai rubutun da na kamata in dinga yi shine da lessonplan ba na yi. Amma da saura abubuwan, in koyar da yara ne da zuwa ajin su ina nakan iya ƙo ƙari na wajan zuwa.

Takalman da nake da su, bari in gan adadin su, su ƙwara biyar, ƙwara shida ne ina da su. Akwai na sa wa a gida, akwai na fita aiki, akwai wanda kuma kwaba shu ne. Kwara shida ne.

Eh ni na iya dafa abinci sosai sosai ma, ko da yake ba kowane abinci zan iya dafawa amma da yawan abinci dana iya dafa su. Saboda lokaci ma da nake da digiri nake dafa abinci na da kai na a makaranta, saboda haka na saba dafa abinci.

Gaskiya ni, irin wasan da nafi so shine wasan da kowa zai dinga tunanin cewa to wannan abun am wane amsa ne kamar puzzle kenan. Yana irin wasan da nafi so kuma wasan kallo ma shi ma yan wasan da nafi so.

Gaskiya lokacin nau'in shekar da na fi so, lokutan guda biyu ne ko zuwa uku a kaɗai. Akwai lokacin rana haihuwa na, shi ma wani lokacin da nake so a cikin shekar. Sai kuma lokacin da aka haifi yarinyar da muke tare da ita. Sai kuma lokacin Sallah shine lokutan da nake so.

A'a ni ban da takaitaccen lokacin da nake zuwa kasuwa. Ko da yaushe zan iya zuwa kasuwa. Abu yana danganta ne da bukata na. Mai nake bukatan zuwa kasuwa a lokacin. In bamu da bana bukatan ma ai bana zuwa kasuwa.

A'a ni bana kiran bidiyo. In zan ma taɓa yi ba, sau ɗaya bane. Ni ba wanda ma yayi kiran bidiyo bane gaskiya. Sau da yawa ba abu ne ma wanda na koya bane, bana yin shi.

Abun da nake yi don kiyaye lafiya shine wasu karan dai da akwai abincin da nakan gudo musu, sai kuma akwai kiyayewa dangane da na samu cikakken barci, sai kuma warkarwar ma ina don abubuwan motsa jiki yaƙadi.

Eh, in lokacin sanyi ne kullum muna kulle ƙofa saboda kar kowa ya shiga ciki. Amma lokacin zafi wasu mukan ɗan buɗe ƙofan don iska ya shiga ciki ko kar zafi ya damu mutane da yawa.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ni jumlan da yake bin masana'an wanda yake bin wuya shine wannan tawada. Ni ban gane meye tawada ba, walimamma gane wane launin nake amfani da shi.

Eh, bana son miya mai zafi kuma bana son mai sanyi. Ina son wanda yake tsakiyan su biyun ne. Mai zafi yana sa saurin ƙauri a ƙone a harshena, mai sanyi kuma zai iya cutar da mutum a jiki. Saboda haka na fi son wanda yake tsakanin su biyun ne.

Eh na kan son ina son kallon wataa dare saboda yakan haska ko ina sai mutum yaga zai gani zai dinga kyalli. Gaskiya yana da da abune wanda yake daɗin kallowa.

Gaskiya, irin biredi da nafi so shine mai laushi wanda dam sa yana cin shi ba zai, zai ji laushin shi. Kuma ni na fison biredi da ba dade da yin shi ba. Irin shi ne su kafi mun.

Gaskiya abubuwan da nake jin tsoron su suna da ɗan yawa amma a cikinsu dai. Nakan ɗan jin tsoron karnuka sai kuma maciji shi abin da ma wanda nake jin tsoron shi sosai ne.

Gaskiya, yadda nake kidaya kayayyaki, so biyu nake kidaya kayayyaki. Idan na sashi yau, sai in sashi gobe. Shikenan zai kuma wanke haka nake dinkin da kayayyaki.

Gaskiya, yanda nake haɗuwa da abokan ciniki shine na kan zuwa wajen da suke koh in fara tambayan cewa wainnan mutanen ina suke ina suke akan nike haduwa dasu.

Eh, wannan amsan zai iya kasancewa saboda yana danganta da lokaci. In lokacin sanyi ne, gaskiya bana son zama kusa da taga amma lokacin zafi ne kuma na kanso saboda na san iska yana shigowa ta wurin.

Yanda nake tabbatar da ingancin aikin shine ingancewa an bi ka'idojin da ya kamata, an yi abin da ya kamata. Bawai an yi kawai yanda aka ga dama bane, ingancewa to an yi abun kuma wanda ya yi abun ma ya kamata yana da wannan experience ko nan ilimin yayi abun.

Sai yadda jadawalin aikin mu yake, shine akwai shudaba, akwai maitaimaki, akwai wanda yake kula da harkar jarabawa, akwai kuma ma'aikatan masu koyar da yaran, sai kuma akwai yaran, sai kuma akwai masu kula da makarantar masu shara da sauran abubuwa.

Eh, tukunna baa yaren da nake koya gaskiya, saboda ban ma samu damar koyan wasu yariri kam ba. Amma yaren da nake so na koya shine yaren French, yaren Faransawa. Ina so na koyi yaren gaskiya.

A ni banda wani namba da na yarda da shi ce wa shi, wannan namba shine namba mai albarka ko namba da zai baka sa'a. Niban yarda da wannan abun ba, ni ko wannan namba waje na zai ya zama hakan, bawai akwai wani taƙaicen namba da yake ba mutum sa'a ba.

A'a bana fice cin tufafi gaskiya. Fice cin tufafi gaskiya ba abu ne wanda nake yi ba. Ban ma saba da shi bane. Amma kawai gogewa nake yi kawai shikenan.

Eh, nakan shuka shiresire da yawa a gida. Akwai masu da yawa yanzu a gida saboda nakan didalin kula da su, rainonsu da ba su bada sun rabon wakan.

Eh bana san yata ba abu gaskiya bana sanya wa ba. Ba abu ne yanda na, ba abu ne yanda na iya bane, ba abu ne yanda na saba da shi bane saboda haka bana sanya wa.

Eh wasu lokutan na kan yi waƙa cikin zuciya. Eh ina yi sosai ma sosai ma. Misali ina akwai wani waƙan da na tina da kuma akwai wani wajen a wajenshi da ya yi dan munda sai na din gayi a cikin zuciya na.

Wasan da nake son yi shi ne wasan da za a duba tunanin mutum, ya gani mutum zai yi tunanin ya kawo, ya ba da amsan don wani tambaya. Shi ne wasan da nake son yi kamar puzzle, shine wanda zai sa mutum ya dinga tunanin ta yaya wannan abun ya za ya iya magance wannan matsala.

Gaskiyar da nake gina dangantakar a wajen aiki shine nakan kiyayewa, ingan cewa, mutum ya bi tsare wajen yin kasuwanci kuma mutum yana mu'amala da mutane wanda zai yi kasuwanci da su yanda ya kamata.

Inni ba wanda manoma ke tallace-tallace ba ne, amma nasa inda ake yi matsayin cin mamman fam tallace-tallace shine mabunaba kuma ka gane ma wanda ma ka ga zo ka masu tallan tsohonin mutane kuma me suka fi so.

Gaskiya adadin da kake karɓar ƙira wajen aiki yana danganta da idan yana da wani abu da kake son yi da wani kuwa abu da yake son mai. Amma ba haka ba, waskan gaskiya baya fin so ɗaya ko so biyu ko so uku hakaɗai.

Eh gaskiya ban ci, ban iya yin iyo ba. Ni wannan kalman ma ya zama mun kaman wani sabon kalma ne kaman ba ma taɓa jin shi ba. Saboda haka ba ma iya yi ba ne, ba ma san me ma ba ne.

Menene wannan ma'aunin? Manan kalmomin guda biyu bas ko taxi. Gaskiya ban san menene bas ko taxi.

Wannan cinyawa, ta wannan kalman gaskiya ya shige mun. Ban santo wannan wane kalma bane amma zan duba don in gani.

Barkwanci, barkwanci. Kana iya bada barkwanci gaskiya. Wannan kalma ma gaskiya ya shige mu. Barkwanci ban gane menene barkwanci ba, sai dai za ayi amfani da wani kalman da ban.

Koke-koke shine idan mutum biyu suka samu matsala tsakaninsu ko. Ina ganin shine koke-koke. Yanda nake magance koke-koke shine nake amfani da mutanen guda biyu da biyu ya shafa, inji kukansu, in san to me ma ainihin matsalan ma kafin in bada shawarar ko in yanke shawara.